Lokacin da nake wanke kayayyakin da nake amfani da su, kamar ƙarshen sati haka, ra ranan, ranar Asabar ko Lahadi nakan zauna a gida in wanke duk wani kayayyaki da nake amfani da shi tun daga takalmi.

Ina tabbatar da ingancin aikina ne ta hanyar, kula da kayan da duk aka ba ni, in kula da su cikin natsuwa da hankali sannan kuma duk wani abu wanda na tabbatar da zai ɓata min aiki nakan yi ƙoƙari in kiyaye shi, sabida gudun kar ya ɓata mun.

Gaskiya kiɗan da na fi so shine in samu cool music, sauti mai daɗi wanda lokacin da nake cikin kwanciya hankali da natsuwa wanda zai cire man damuwa idan ina sauraron shi. Shi ne kalan kiɗan da na fi so.